Eh ina motsa jiki kullum amma motsa jikina na rana bai wuce ɗan tattaki da nake yi ba. Akwai lokutan da na fi motsa jikina, wanda su ne ranakun Asabar da ranar Lahadi a weekend kenan. Nakan fita filin ta mola ƙarfe, ƙarfe shida na safe, mu je muyi wasa wani lokacin ba za mu dawo ba sai ƙarfe takwas da rabi ko zuwa tara saura, sannan muke dawowa. Ko ba na ranakun Asabar da Lahadi ba, motsa jikina baya wuce tattaki. Ina da wani uzuri danke so na je na aikata, sai na taka da ƙafa ta muje muyi domin mu hau mota ko kuma na hau babur ko wani abun hawa da ba zai ba ni damar motsa jikina ba. Wannan atakaice shi hanyoyin da nake bi wajen motsa jikina kuma ina motsawa kullum ɗin ke nan in dai har aka yi la'akari da tafiya a matsayin wani mataki na motsa jiki itama.

Ah, shawara, ah, ɗauka ba ta rage shawarar sauya aiki ba. A lokacin ina aiki ina koyarwa a matsayina na malamin makaranta. Sai dama ta same ni da, da za ta ba ni damar na yi aiki a jami'a amma ba a matsayin mai koyarwa ba. So wannan, ah, yanke shawara ya bani matuƙar wahala domin kowane ɓangare ina ganowa amfaninsa da yiwar sa ko kuma rashin yiwar sa. A karon farko, ah, na yi tunanin zama a inda nake, ah, sakamakon ya fi ye min kusanci da gida kuma san nan zai ba ni damar yin wasu aikace-aikacena da nake son aikatawa a gida. Shi kuma wancan zai ba ni samun wadataccen kuɗi a wata amma kuma zai hana min damar yin aikata wasu ayyuka da nake son aikatawa a rayuwata. So wannan ya sa sai da na nemi shawara kuma daga ƙarshe dai na shanci shawarar kashewar dole zan tafi candin na bar inda nake. So wannan ya kasance sauyi ne babba a rayuwata domin shi ne karon farko da na bar garina a matsayin aiki ba a matsayin karatu ko sana'a ba.

To samun kuɗi kala-kala ne. Akwai samun kuɗin da za a baka kyauta, akwai samun kuɗin da kuma ta wahala ka yi ka nemo. Gaskiya, na so samun kuɗi na wahala ta ganin aiki ah kusan shekara goma sha biyar da ta gabata a lokacin ina ɗan makaranta. To aka shiga wani yajin aiki mai tsanani, mai tsayi muka dawo gida muka zauna bamu da sana'a kuma muna da buƙatu na yau da gobe. Wannan yasa nake zuwa na je na yi aikin ƙarfi domin na sami kuɗin, kuɗin shiga. Kuma sannan kuɗaɗen da muke samu a wannan lokacin, a wuce mu biya buƙatunmu na yau da kullum ba mu na ga wani abu muna sha'awar ce mu saya ko kuma mu yi wa kanmu sutura. Wannan shi ne babban amfanin da muke yi da wannan kuɗin idan muka je muka nema. To wannan ita ce hanya da na so samun kuɗi kuma ita ce hanyar da na so na kashe wannan kuɗin.

Gaskiya ba ta nan. Yanzu ba lokaci ne da ake-- yin wannan abin ba. Koma bada kuɗin gaskia ba a fiya musayar kuɗi, ayi kaya da kuɗi ba. Sai dai gara ma musayar aiki da aiki. A wani lokacin takan iya faruwa ka je ka yi wa mutum wani aiki, shi ma ya je ya yi maka wani aiki da kake buƙata. Amma idan kana nufin kaya ba kayan sawa ba kayan aiki, to hakan tana iya faruwa ka ba wa mutum wani abu da yake buƙata wanda kake da shi a wadace shi ma kuma ya soya maka wanda yake da shi a wadace kuma kake da buƙata. Wannan sune hanyoyin da gaskiya wannan tsari na musaya yake kasancewa. Amma sauran hanyoyi gaskiya wannan abu bai fiye faruwa ba. Kowa yana yin odarun kasani ba tare da ya buƙaci wani abu daga hanyoyin ɗan uwansa ba.

Gaskiya, bazan iya cewa ga wata sabuwar kalma da nasani da ma'anoninta ba. Yawanci sabbin kalmomin da matasan yanzu ke amfani d su sai kaga basu fiye bada ma'ana ba. Kawai abune na yayi dason birgewa amma indai maganar ma'ana, ma'anoni ne. To ko masu amfani da kalmomin aka tambayesu, baizama lallle su iya bada ma'anarta ba.

Gaskiya ba na rera waƙa lokacin wanka. Ni ban ma, ba mama abocin waƙa bane. Koma ba lokacin wanka ba, ban fiya rera waƙa ba. Asalima ni ban ma iya waƙa ba gaskiya. Don haka, abubuwan da nafi yi basu wuce zantuttukan zuci ba, wa'inda da saƙa burika da mutum yake da su, da yake da shi idan ina wanka. Ni ba abubuwan da nake. Amma ba na rera waƙa, ko a bayyane, ko a zuciya ta, ko a lokacin wanka, ko lokacin da nake zaune, ko lokacin da nake aiki. Ban fiya rerawa ba kuma ban fiya sauraro ba. Sabida ni ba ma'abocinta bane. Wannan shine kawai dalilina.

Gaskiya ana, ina yin lefe kuma wannan, aah, lefe al'ada ce mai matuƙar muhimmanci a zamantakewar ƙasar Hausa. Ana haɗa lefe yana da halaƙa da ƙarfin tattalin arzikin me haɗawa. Amma dai abin da kowa yake sawa, aah, iri ɗaya ne. Sai dai abu biyu ne yake bambanta, darajar abubuwan da aka saka ɗin da kuma yawansu. Amma salon haɗa lefen kusan duka iri ɗaya ne. Ana yin akwati da ake saka sutura a cikinsa. Misali, akwai akwatin atamfofi. Wani yana haɗa atamfa da shadda da lace duka a akwati guda ɗaya. Wani kuma sabida yana da ƙarfin tattalin arziki, zaiyi akwatin atamfa daban, yayi akwatin lace daban, yayi akwatin shadda daban. Sannan ana yin takalma da jakakkuna na mata na riƙewa a hannu. Wani lokacin wani na iya yin akwatin jaka daban, akwatin takalma daban saboda ƙarfin tattalin arzikinsa. Sannan ana yin akwatin kayan kwalliya. Hoda ce, aah, abin sawa ido ne, su duka ana yin akwatunsu daban da man shafawa. Sannan kuma ana yin akwatin kayan kwalliya irin su sarƙa, agogo da ɗankunne. Sannan kuma ana saka, aah, abin da ishafi, ƙananan kaya na mata musamman kayan bacci da kuma gyalillika da hijabai. So wannan kayan dana lissafa wani na iya haɗe sa akwati guda uku, wani na iya haɗe su akwati dayawa. Ya danganta da yawansu kuma ya danganta da darajarsu. Domin daraja daraja ne, wani kan iya sayan mai tsada, wani kuma zai saya mai sauƙin kuɗi. To shi lefe gaskiya al'adar yana da alaƙa da tattalin arzikin mai haɗawar da kuma gidan da za a kai lefen.

In za mu yi doguwar rana, abu mafi muhimmanci da nake ke la'akarance gabata shine na sanu na yi isashen barci. Ina saukan ciyar da wuri, idan na kwanta da wuri wannan zai bani damar na tashi sassafe. Idan na tashi sassafe kuma zan tashi ƙwaƙwalwata tana shirye domin aikata, ah, uzururukan wannan rana. To sakamakon na tashi da wuri, na ina samun damar ina soma ayyukana da wuri, domin na tabbatar na cim ma, ah, duka muraduna na wannan ranar. Sai na yi bacci isashe da daddare kuma sannan in tashi da rana, ai da sassafe na soma ayyukana zuwa rana har zuwa ƙarshen ranar ke nan dare. Wannan shine tsarin da nake bi wajen shirya kaina domin fuskantar doguwar rana.

Tafiyar ta mafi nisa, a, na yi ta ne zuwa jaha-jahar Sokoto a cikin arewacin Najeriya. Na soma wannan tafiya ne da safe misalin ƙarfe biyar da rabi, na tashi daga cikin garin Haɗeja na nufi zuwa Kano. Sakamakon ba a samun mota aka yi tsaye, daga garin da nake wato Haɗeja zuwa Sokoto, dole ne sai mutum ya je shi ta Kano. Wannan dalili ya sa na hau motar Kano sannan kuma motar Sokoto. Na isa cikin garin Kano misalin ƙarfe bakwai da rabi na safe. Sannan na bi ɗan adaidaita sahu domin ya miƙa ni tashar da ake hawa motar Sokoto wacce ita ce tashar kuka. Na je ni tashar kuka, in nemi mota, ina da option har guda biyu. Akwai motar gwamnati da ake kira Sokoto Line, sannan kuma akwai motar kasuwa, motar ƙaramar mota Sharon. Suna da bambancin kuɗi amma ni ba ba banbancin kuɗin ne ya fi ɗaukan hankali na ba, sai yanayin yanda motar gwamnati take da tsarin tafiya marar ganganci da mutane a kan hanya. Wannan dalili ne ya sa na hau motar Kano Line. Na zauna ina jiran har lokacin da mota za ta cika. Cikin yardar Allah kuwa, wajen ƙarfe tara da rabi na safe, mota ta gama cika, an haɗa kuɗi an kama hanya. Daga nan muka fita daga cikin tashar kuka muka dosa, muka ɗau hanya. Mun ka-mun kama hanya ƙarfe tara da rabi sannan muka fice daga cikin garin Kano misalin ƙarfe ta, a, goma saura minti kaɗan. Muna cikin tafiya muke ta wucewa ta cikin garuruwa wanda suke ƙarƙashin jahar Kano, har muka faɗa cikin jahar Katsina. Shigar mu daga jahar-shigar mu jahar Katsina yake da wuya, na soma ganin canje canje na yanayin da ban saba ganin irinsa ba. Domin tafiya ba ta taɓa bi da ni ta wannan, ehriyar ba. Muka zo ma wani gari da ake kira Kankara. Mutane suka buƙaci suna son mu tsaya, a tsaya domin su yi fitsari. Muka tsaya kuwa aka yi fitsari aka sha ruwa. Masu ɗan sayen abubuwa suka saya, masu sayan lemu suka saya. Ni ma kuwa ban yi ƙasa a gwiwa ba, haka na sayi lemu mai ɗan tsami na riƙe a hannuna. Sakamakon na soma jin kamar zuciya ta ta na tashi zan yi amai. Saboda warin fetur da yake tashi a cikin mota. Sai muka kama hanya mu kayi ta tafiya, mai tsawo muka zo mu ka shigo jahar Zamfara, a yanda na sake ganin canje-canje domin kuwa muna bi ta cikin duwatsu ne. Muna kan titi amma gefen mu ta ko'ina manya manyan duwatsu ne da dazuka. Tafiya ta yi tafiya. Bayan kimanin sama da awa huɗu muna tafiya, sai ga mu a cikin birnin Zamfara wato Gusau. Wannan tafiya ta ƙayatar da ni. Muka zauna a Gusau muka yi sallah muka ci abinci. Mun ɓata ya kai minti goma sha biyar zuwa minti talatin. Muna hutawa. Na yi tsammanin tafiya ta ƙare. Abu kaɗan ne ya rage. Can aka ce toh a tashi a shiga mota domin a ci gaba da tafiya. Muka shiga mota kuwa muka sake dosawa. Ai abu kamar wasa. Ina ganin tafiya ce wacce ba ta wuce minti talatin ko, ko awa ɗaya, awa ɗaya ba. Ai kuwa kan ƙace mai sai gashi mun buge awa biyu amma har yanzu bamu dosa cikin Sokoto ba. Jim kaɗan cikin ikon Allah bayan awa biyu da mintuka kuwa, sai ga mu mun soma shiga jahar Sokoto. Toh wannan tafiya ta zame min darasi a rayuwa kuma ita ce tafiya mafi tsayi da na yi.

Ni a sha'anin karatun addini, gaskiya ba malamin da na fi so irin Sheikh Abdulrazak Yahaya Haifan. Yanayin karantarwarsa da yanayin yadda yake mai da hankali wajen faɗan gaskiya da kuma mai da hankali kan abin da ya saka a gaba na karatu ba tare da kaucewa ba ko kuma a shiga wani tsari topic wanda baya cikin abin ɗaya tsara zai karantar. Wannan shine dalilin dayasa nafi sauraron karatunsa kuma na fisonsa.

Sa'a ta ƙarshe a gida, ina yin tane a cikin gidana tare da iyalina. Za mu zauna mu na hira, ina wasa da yara. Lokacin da suka yi barci, to za mu zauna tare da mahaifiyarsu mu na hira kuma tare da ita muke ƙari wannan ranar. Wani lokacin kallo ne, wani lokacin hira ce. Haka har mu samu dai lokacin bacci ya yi, mu kwanta domin muyi bacci. Wannan shi ne inda nake ƙarad da kowace rana. A wani lokacin kuma ina fita ƙofar gida akwai ɗan abokaina da muke zama. Zan zauna a cikinsu muyi hira. Sau tali indai hanna futa muyi hirar nan, to dana dawo zan tarar da iyalina, sun riga da sun yi bacci. Sai dai ni ma nakimtsa, na yi burosh, na yi alwala sannan kuma saina kwanta tare da su.

Gaskiya akwai littattafai da yawa da suka rage a zuciyata. Don sun sani, ah akwai wani littafi da na karanta na turanci da ake kira Independence, Independence. So wannan littafin yana yara ne 'yan jam da jam taraba musu domin su karanta. Gaskiya ya ƙayatar da ni kuma ina nan ban manta shi ba ina tuna shi. Yanayin irin rayuwar da mutanen Najeriya suke yi idan sun je ƙasar ture musamman Ingila. Yana magana ne akan rayuwarsu yanda suke faɗawa tarkon soyayya da kuma haɗi da karatu da kuma sana'a sannan akwai magana jari wanda littafin ne da na karanta shi tun a lokacin ƙuruciya. Shi ma ya shiga zuciyata kuma ban taɓa mantawa da shi ba saboda ina tuna labarai a cikinsa da suka ƙayatar da ni. Kuma na karanta shi ne tun ina ɗan firamari sama da shekara ashirin da biyar kenan da suka gabata. Lokacin ina ɗan firamare ina koyan karatu.

Eh haka ne ana amfani da fitilu ne masu amfani da hasken rana da ganduɗu wa kasuwanni. Wannan shine abin da aka fi amfani da shi domin haskaka wa da kuma gudanar da al'amuran kasuwa. Sanan kasuwar dare a yankin mu bata fiye yin dogon zango ba. Wani lokacin ma wasu tun da magariba almuru sun tashi, wasu sukan kai taran dare wasu su kai goma. Amma masu kaiwa goma wayanda kasuwan su take cikin jama'a, amma asalin ita kasuwan indai ba lokacin irin na bikin salla ba, ko kuma wani taro na gangami wanda mutane suke shiga cikin kasuwar sosai. To ba'a cika samun suna kaiwa dare sosai ba. Wannan shine atakai ce a game da kasuwar mu da daddare. Kuma kusan komai indai har sunanan ɗin to duk abin da ake sayarwa ana samu. Masu sayar da kayan abinci ne ko kayan miya sune za ka samu da daddare ba.

Aikin ba zai wuce canja shugabanci ba. Mun rasa shugabanci mai inganci musamman a tsari na ya-- na shugabancin dimokuradiyya, shugabanni sun mayar da jagorancin al'umma tamkar wani kamfani ko kuma hanyar da suke yi amfani da ita wajen samun kuɗaɗen shiga. Dukkan nauyi nauyin da ya ɗora a kansu na al'umma ba su damu da shi ba. Kowa idan ya hau burinsa ya biya wani buɗi na cika wani buɗi na rayuwarsa, da dukiyar al'umma. Wannan yasa inda zan ina da damar canza abu kwaya ɗaya kaɗai to zan canja shugabanci ne domin inde aka samu kyakkyawan shugabanci, to in Allah yadda kuwa za a samu al'umma mai inganci. Kuma sannan abubuwa da yawa da ba sa tafiya dede za su dawo su hau bisa hanya. Wannan shine ra'ayina.

Sau nawa muke yin taro a mako? Gaskiya ni bamma ce muna yin taro a mako ba. Taron mu yana kasancewa ne lokacin zuwan rikici, kokuma idan buƙatar taron ta taso, lokacin da muke da wani abu mai muhimmanci domin mu tattauna, toh sannan ne kawai muke yin taro. Amma idan ba wannan ba, ba ma ma yin taro gaba ɗaya balantana har mu kira sau nawa mukeyi amako. Koda a wajen aiki kuwa, idan ba wanda yake cikin wasu manya manyan kwamutoci da suke yawan zama ba, toh mutum gaskiya bai cika samu halastar wani taro ba. Amma mutum ya kasance yana cikin wasu kwamutoci da suke yawan zama akan lokaci, to sai ka ga a mako yana iya shiga taro sama da sau ɗaya ko sau biyu. Wannan shi ne abun da na sani akai ken akan kai na, agama da shiga taro.

Chanjin da na yi a rayuwa, wanda ya kawo abun sakamako, bai wuce canjin tunani ba. Yanayin da nake tunani, shine yanayin da nake ganin rayuwa. Da ina kallon rayuwa a wani abu wanda kawai sai abu yakasance sannan zaka ɗau mataki akansa amma daga baya na fahimci ba haka yake ba. Lokaci shine mafi muhimmanci a rayuwa. Kuma dama ce da mutum yake da ita. Matuƙa yana numfashi, ya yi amfani da lokacinsa akan hanyar da ya dace. Wannan ya sa na sawa kaina ka'idodi guda uku. Dukkan abun da ba zai taimake addinina ba, ba zan ɓata lokacina a kansa ba. Dukkan abun da ba zai taimake lafiyata ba, ba zan ɓata lokacina a kansa ba. Dukkan abun da ba zai taimaki tattalin arzikina ba, ba zan ɓata lokacina a kansa ba. Sannan abun da ya shafa al'umma, amurran al'umma. So dukkan wani abu da zan aikata, ina ɗora shi a cikin wannan ma'aunin, na gani wanne ya faɗa daga ciki. Inde har ba a ɓe daga cikin wannan ma'aunin na wa, to ba na ɓata lokacina a kansa ba. Wannan ya sa na yi amfani da lokacina wajen majan cin wa abubuwa dewa a rayuwa.

Ana raba ayyukan gida kowa da aikinsa. Ba tare da an zauna an tsara ba amma dai su yayin su saboda sun fahimci kowa da ɗabi'unsa. Akwai irin aikin da suke bama kowa. Wani shine me yin cefane, me sayo kayan abinci duk ƙarshen wata. Wani kuma shi ne mai kula da gida, shara, mofin. Da sauran abun da ya shafi tsaftace gida. Wani kuma 'yan aikace aikace, je ka sayo wannan, je ka ka sayo wannan, da kula da harkar ruwa da magani. Wannan shi ne yanda ayyukan gida suke rabuwa tsakanin yaran cikin gida. Ita kuma wacce take ita ce mace. Ita ce take da alhakin dafa abinci da zubawa da tabbatar da kowa ya ƙoshi. Wannan shi ne tsarin da yake kansa.

Lokacin girbi lokaci ne mai matuƙar daraja da samar da annashuwa a yankin mu. Domin kuwa, a lokacin da ake girbe amfanin gona, a lokacin ne ake yi cikin nishaɗi, ake yin bukukuwan biki da bukukuwan al'adu. Kuma hakan tana faruwa ne sakamakon mutane ko kuma mutanen ƙauye sun samu wadaceccen abinci da za su yi biki da shi. Kuma sannan sun samu kuɗaɗen shiga da za su yi hidindimin rayuwa na yau da gobe da shi. Wannan ya sa lokacin girbi yake da matuƙar muhimmanci da tasiri a wajen mu.

A'a rana ina yin ayyuka da dama. Idan na tashi da safe, na kanci abinci. Idan naci abinci, nayi wanka sannan na shirya na tafi ofis. Sannan ofis ɗina inayin kamar awa takwas domin tun ƙarfe tara bana tashi sai ƙarfe biyar na la'asar. To danko shine aikin dayafi komai ɗaukan lokaci a rana da nake aikatawa. A kuma sannan shine mafi muhimmanci a wajena domin itace hanya guda ɗaya babba da nake samun kuɗaɗa duk ƙarshen wata, Alhamdulillah.

Kasuwanci mai nisa, aha shine kasuwancin da mutum yake ɗaukan wani kaya daga inda yake ya kai wani gari na nesa ko kuma ya tafi gari na nesa ya je ya siyo kaya ya kawo. Ni a kan kai na gaskiya ban taɓa yin wani kasuwanci mai nisa ba. Amma in aka kalli noma a mazaunin kasuwanci, to zan iya cewa na taɓa yi. Na yi noma a wani gari, wani ƙauye wanda sai na yi tafiya ta kilomita sosai kafin na je na yi wannan noman na dawo. Haka kullum nake zuwa, wani lokacin inje sau ɗaya a rana wani lokacin inje sau biyu har zuwa lokacinda kaka zatayi, in girbe amfanin gona. Wannan shi ne kasuwancin da na san na yi, aa zuwa wani gari da ake kira garin aya, da yake ƙaramar hukumar Kafin Hausa a jihar Jigawa. Aa, to wannan shi ne aƙai-ƙaice labarin kasuwanci na mai nisa.

Gaskiya mafi muhimmanci a cikin abokantaka shine a gaskiya da riƙon amana. Suka riƙe amanar abokinka kuma ka so shi so na gaskiya, wanda hakan zai baka damar a ka ƙaunace shi kuma ka ji ciwon dukkan wani abu da zai same shi. Sannan kuma ka taya shi farin ciki, a bisa dukkan wani abu da zai same shi na farin ciki. Wannan shine mafi muhimmanci a rayuwa kuma shine yake sa a samu soyayya tsakanin abokantaka. Ka ji matsalar abokinka kai ma matsalar ka ce? A, inda duk sanda ta taso, in Allah ya yadda zaka tinkari wannan matsalar kamar matsalar kai ta tasowa. Wannan shine abu mafi mahimmanci ni da nake kallo a cikin abokanta ta yau da gobe da akeyi da abokan ma'amala ko kuma abokan ƙuriciya.

Ina amfani da tsintsiya kala uku ne. Ina amfani da tsintsiyar laushi domin sharar kan tayil da kuma siminti. Sannan ina amfani da tsintsiyar kwakwa domin sharar wani datti da yake da ƙarfi ko kuma kan intalok inda zai iya karya tsintsiya in me laushi ce ko kuma kan ƙasa, sai in yi amfani da tsintsiyar kwakwa. Sannan akwai tsintsiya ita kuma ta roba mai ɗan tsayi, ita kuma wannan ina amfani da ita ne wajen share yana da dattin da yake sama wanda hannu ba zai iya kaiwa da tsintsiyar laushi ko tsintsiyar kwakwa ba, sai na yi amfani da tsintsiyar roba domin share irin wannan dattin.

Tabbas wannan kalma ta "mana" tana da ma'anoni da dama. Tana ƙarfafa, zance ko kuma tana tabbatar da magana. Misali, daka bayar ka ce, "Haka ne mana", wannan yana tabbatarwa ne. Eh, abun nan da ya faru haka ne ko kuma abin da ka ce eh haka ne. Ko kuma zo mana, ita kuma zo mana tana ƙarfafa zance ne. Kana ba da umarni ne kan cewar a zo. Idan ka ce zo kawai, to ba ka ba ta muhimmanci ba. Idan ka ce zo mana, to ka ba wannan kalmar ta zo muhimmanci. Kuma sannan, a, kana nuna kan cewar shi zuwan akwai wani abu da zai biyo baya. Don haka gaskiya tana ƙarfafa abun nan. Zo mana, tafi mana. Ka gani? Haka ne mana. Ya faɗa mana. In ka ce ya faɗa, to, ya ya faɗa? Amma ya faɗa mana. Eh tabbas ya faɗi wannan magana. To wannan shine amfanin wannan kalma ta mana da yadda take ƙarfafa magana.

Aikin gini aikine dayake samar da muhalli, masana'anta kodai gun yin wani al'amari. Ana iya gina gida, gina masallaci kokuma gina kasuwa. Sannan wanda yake yin aikin gini shine magini. Maginin nan zai iya kasancewa maginin ƙasa ne ko kuma maginin siminti ne. Sannan ana yin gini ne daga safe zuwa rana. Maginan, maginan ƙasa sunayin ginin su da safe kuma sannan suna iya ɗaukan kwanaki kafin su kammala shi. Su kuma maginan siminti suna iya yinsa cikin rana guda matuƙar sunada kayan aiki kuma sunada yawan jama'a. To dan haka aikin gini aikine dayake mai da muhimmanci dayake samar da muhalli, masana'anta, wurin ibada kodai wani wurin taro na musamman ga jama'a. Sannan magina sune sukeyin aikin gini dasu da mataimakansu dakuma wanda yabasu aikin wannan aikin ginin. Sannan suna yine alokacin da aka buƙacesu suyi.

Bayarwa ita ce hanya, ita ce miƙa wani abu zuwa ga wani. Wannan abun zai kasance abu ne da akan iya riƙe shi da hannu, abu ne da akan iya faɗansa da baki, abu ne kuma da ba a riƙe shi kuma ba a faɗansa da baki. Misali, bashi labari ko ya bayar da labari. Mun ga wannan abu ne wanda ya ambata shi ba hannu ya ɗaukaya bayar ba ko kuma ya bayar da kayan. Ilo wani kaya ne da hannunsa yake iya riƙe ba sannan ya bayar da shi ko kuma ya bayar da gidan. Mun ga dai gida wani abu ne mallaki da mutum ya miƙa wa ni amma kuma ba shi da ikon da zai ɗauke shi da hannunsa ya danƙa shi. Don haka kalmar bayarwa tana ɗaukan wannan ma'anonin guda uku. Wannan shi ne abin da na fahimta a game da kalmar bayarwa kuma da irin amsar da zan bayar.